Ina jin kukan zakara da safe yawanci lokacin in sallah, sallar asuba zaka ji shi yana wani ƙuri'n kuka yana zakara ne ke yin kuka shi kuma ka Allah yashi yawanci in ka gaina wannan kukan to eh safiya yayi ko asuba yayi eh shi kuma lalittan sa yake.

Kassan ance komi da lokacin shi. Lokacin shaƙatawa lokaci ne da zaka sake ka hutawa ranka. Ka san baka da wani abun yi, kana hutawa ne. Ba zuwa ofis, ba zuwa shago, ba zuwa talle. Ka fito shaƙatawa ne. Ko na adadin kwanaki ko adadin, eh, satitika ko adadin wata ɗaya, wata biyu, hakan nan zaka je ka shaƙata ka huta. Eh, maybe ko wataƙila ko kai da iyalanka ko kai kaɗai. Duka dai za ka je ka samu ka huta, ka hutawa ranka ka shaƙata. Lokacin aiki in yayi kuma sai ka dawo aiki. Eh.

A'a ina farkawa daga bacci wuraren ƙarfe huɗu ne na asuba. Zan tashi, zan ɗanyi addo'i, zan ɗanyi na filifili, zan shiga banɗaki in yi biya buƙata na idan raina yake so. To lokacin da nake tashi kenan. E kulli yaumin a wannan lokacin yawanci nake tashi.

A gaskiya kalan kiɗan da nake son ji ni ina son jin a turanci kalan waƙa na rap. Eh rap hip hop irin kalan waƙan da nake ji kenan amma na turanci. Nan ma ba wai na Najeriya ba eh ko na ƙasar Hausa a'a na can ƙasan Turawa. Shi ne kalan waƙe-waƙen da nake na fi ji kuma nake so nake ji.

Kai gaskiya bana jurewa barkono, bana ma son barkono kwata kwata. Barkono mai yaji ai ni cutar da ni yake yi, ina da ulcer yana ƙara mun ciwo, sannan ni ban ga amfaninsa a jiki ba, ba a bai cin ɗanɗano bayi da wani amfani a jiki baki ɗaya kwata kwata.

Eh ina cin shayi da biredi, ina cin doya da ƙwai Indai da safe ne kenan da shi ne muke kira kari-karin kumallo. Ina cin dankalin turawa, ina ci, nakan ci dankalin hausa. Ina, nakan ci ɗumame. Ɗumame shine abincin tuwon da ka ci jiya da daddare a ɗumame maka shi da safe. Gobe washe gari kenan ka sa ka ci. Yana da daɗi sosai. Mutanen mu nan suna amfani da shi sosai a nan fannin Najeriya.

A'a ni ina amfani da man Vaseline ne. Bana amfani da wani mai mai wani ruwa-ruwa wanda ake kiransa turanci lotion ko kirim. Ni duk bana amfani da wannan, wannan ai na mata ne. Ni a matsayina na namiji na tsaya a Vaseline kawai. Vaseline yana da daɗi zai riƙe ma jiki. Nan ma sai in a lokacin sanyi ne nake shafa mayan ma a jikina. Amma a lokacin zafi ma kwata-kwata ni bana shafa maye. Sakamakon yana ƙara zafi zai saka ta gumi da ka yi ta yin gumi dai sauransu. Yana takurani, kuma bana so. Ban ji bana jin daɗi. Eh.

Eh, ina son koyon wasu, wasu yarurruka da yawa. A halin yanzu dai ba wani yaren da nake koyo amma na, yana cikin buri na inga na iya yarurruka da yawa. In ga an fara wancan yaren sai da in yi shiru in kalle ku in yi dariya ko, ko in ba ku mamaki in sako muku baki kawai ku ji nayi, na mayar muku da martani a cikin yaren sai kuyi shiru. Ba za ku cutar da ni ba. Da ƙallade ina son duk dai abin da ake faɗi inji ina jin shi. Yarurruka da yawa yana da daɗi, yana cikin buri na sosai. Kuma ko da ya kama a ce yare kala goma ne ko kala ashirin ne in zan koya su, gaskiya ina gani ne da riba. Saboda ko ina zan rayu a duniyan nan, ko ina zan iya zuwa na yi magana a fahimce ni. In kun yi magana, in sun yi magana nan ma in saurari in gane mene ne suke faɗa. Yana da daɗi.

Eh sauro gaskiya ni dama bana son sauro. So dole ne zan kare kaina da ni da iyalina daga, daga sauro cije mu. Nakan-- ina kare kaina daga cizon sauro ta hanyar fesa maganin sauro na cikin gwangwami wato shaltos kenan, ƙiran Rambo. Akwai ƙiran MBC, eh suna nan da yawa hakanan de. Amma na fi amfani da kamfanin Rambo saboda yana da daɗi shi ma yana kashe sauro. Da shi nake amfani na kare kaina daga cizon sauro da ni da iyalai na duka baki ɗaya.

Ai ainihin bin ƙa'ida kayi. Ai ni ɗan doka ne ai, ni ɗan ƙa'ida ne. Dolena na bi ƙa'ida a wurin aiki saboda in babu ƙa'ida ai babu aiki. Ya zamanto kara zube kenan, ya zamanto baka da tsari kenan, baka da tsari kuma ka koma abu mutum kaman dabba kenan. Eh ina bin ƙa'idojin duk aiki, ayyukan da nake yi. Eh barin ma a wurin aikina ni ne nake bin ƙa'ida sosai da kyau, da kyau da kyau ma.

Eh, ina bada shawarwari a wurin, ina bada shawarwari a wurin aiki. Ina bada shawarwari a aiki, indai ya shafi kalan aikin da na san na iya shi. Eh, amma ba wai kasafai kawai nake saka baki ba, saboda yawanci akwai manyana, sai in an bukace ni na bada shawarwari tunda sun san ni, sun san aikin hannuna, sun san kalan shawarwarin da nake ba su, masu amfani ne. Yawanci ana bani dama na bada shawarwari, a gameda abin da ya shafi aiki. Eh, in an umurce ni da in bada shawara, so a nan nake tasowa nake bada shawarwari, ni ma na bada nawa gudumawan, kuma su dalalallai suna yabawa da shawarwarin da nake ba su, eh a wurin aiki.

A gaskiya ni ban yarda da yin abu baya baya ba, yin abu da latti latti. Eh ina zuwa duk wani wurin da zan yi ni yawanci kamawa da wuri nake zuwa. Kamawa daga wurin aiki ne, kamawa daga zuwa ziyara ne, kamawa daga zuwa wurin bauta ne. Bana tsayawa wai na zo ni daga baya. Da wuri wuri nake zuwa. Bana zuwa, bana zuwa daga baya. Bana son a bar ni a baya. Eh zuwan wurare daga baya baya baya zai sa ka rasa abubuwa da yawa na rayuwa. Na ci gaba a wurin aikinka ne zai sa ka rasa abubuwa da yawa. Ni ban yarda da wannan ba sam, saboda eh za a bar ka baya.

Farko idan na isa ofis, abun da nake fara yi shi ne in kintsa wurin zama na. Wurin zama na kan teburi na ne a cikin ofis ina ne. Du abun da ba daidai ba ne dai, in ga na kintsa shi. Sannan na biyu, in bi baya, in tambayi waɗanda nake ƙarƙashin su nake aiki nake ƙasan su me, da me, da me za a yi yau. A ba ni ga tsari, gashi, gashi, gashi ga yadda ake so a yi gashi, gashi, gashi. Eh.

Eh to ba ko da yaushe ba, ya danganci daga kalan albasan ne ma. In albasan iya da zafi sosai yana sani hawaye in kuma ba me zafi sosai bane albasan bai bincika bana yin wani hawaye hakanan. Amma na in yana da zafi gaskiya yana saninne hawaye sosai. Yana sani na zub da hawaye ai saboda yana ratsa cikin ido na yana ratsa cikin sassan jikina ta ido na sosai har sai hawaye ya fito. Eh amma na kuma yana da kyau saboda yana gyara ido haka ce ga masana.

To! A matsayina na namiji ni ban cika barin gashi ba ma. Eee, ina kula dai da kaina sosai amma na ban cika barin gashi ba. Nakan aske gashin sati sati. To kaga ba wani maganan wani in sa masa wani sinadarin wanke kayi na daban na musamman, sinadarin wanke gashi na musamman a'a. A ɗan sabulun da nake amfani da shi a wurin wanka ya isheni. In na goga shi a cikin gashina na wanke gashina da kyau, kaina sai ya zauna tsabtsab. Ba wani datti, ba wani ƙura, babu wani ciwo, ba abun da yake samunsa. To! Satina zagayowa zan je ni na sake aske shi. Shima haka wani sati in Allah ya kai rai sai in sake zuwa in sake aske wa. To! Haka nake yi.